Yaya kake karɓar bako? Aaa karɓar bako ya danganci wane irin bako. Bako zai iya kasance wani ɗan uwanka ko kuma aboki wanda ya ziyarce ka a gida shi ma za a iya sa shi a matsayin bako. Idan ya yi kwana biyu kenan bai ziyarce ka ba. Wani bakon kuma shine wanda ba ka taɓa ganinsa ba amma sai a-a-aka waye gari ya zo gidanka. To a-a-alal hakika dai kusan karɓa iri ɗaya ne saboda tabbas idan za ka bi koyi ga al'ada da kuma addini za ka ga cewa aaa karɓar bako yana daga cikin ibada kuma yana daga cikin hanyoyi masu inganci na nuna girmamawa. Aaa ga wanda ke aa bin addinin Musulunci wanda kusan za ka ga a ƙasar Hausa shine mafi rinjayen addini ga-ga Hausawa. Za ka ga koyi shine duk wanda yi imani da Allah da ranar tashin ƙarshe to aka ce ya girmama bako. To daga cikin girmama bako shine kasance ka yi masa karɓan girmamawa da martabawa. Idan ma kana da wani abu na yanka, amma kaza ne, imma sa ne, ko ma mene ne ka kasance ka yanka masa ya zamantu ka girka masa abinci tamkar biki za a yi a gidanka ko kuma makamancin haka. Wannan shine eh mafi rinjayen hanyoyin karɓan bako da za ka samu a ƙasar Hausa, a ƙasar Larabawa, a ƙasan Turawa. Wannan karɓaɓɓen al'ada ne a duniya gaba ɗaya. Shi bako ana girmama shi, ana mutunta shi, ana daraja shi iya bakin gwargwado.